So nawa kake kallon madubi? So nawa kike kallon madubi? So nawa kike kallon madubi? Ina kallon madubi so huɗu a rana. Ina duba daga ƙarfe takwas na safe kafin na yi sallah. Bayan kai nayi sallah sai ƙarfe sha ɗaya na rana. Daga nan zuwa la'asar in nayi wanka, sai zuwa ƙarfe shida kafin na kwanta.

Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Ina cin tafarnuwa amma dai ba sosai ba. Inda nafi amfana da ita wajen daka barkono. Ƙanan kawai nafi amfana da ita. Bizzday an ci ta hayan magani, gaske ana cin ta a barkono sosai.

Kana zama kan gwiwa, kana zama kan gwiwa, kana zama a kan gwiwa, kana zama a kan gwiwa, amma kamar wace gwiwa? Kan dan damali haka shine gwiwa ina zama sosai. Don kullum ma ina ɗan zama ko a wajen kasuwanci na je ina zama a gwiwa saboda yanayin kasuwa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Muna amfani da ruwan rijiya, amma fa da guga muke so. Muna sanya famfuna haka, kawunan famfo idan an kawo wuta haka mu eba ruwa kuma idan an tada. Saboda mu a eriyam mu gaskiya bamu da rijiyar da za a ce an sa guga an eba ruwa. Sai dai kan famfon, muna da kawunan famfo da yawa a garin, ko wuce a society namu.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kana raba, kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ina rabawa misali kamar profile ɗina zan iya bayyana su kuma ta hanyar bin profile ɗina za a iya ganin inda nake. Ka ga an rarraba shi kenan.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kana son ɗakin ka yayi haske? Ina son ɗakina yayi haske? Tunda ɗakina ma na sa mai farin ƙoya ka, amma yanayin ba mu da wuta sosai shiyasa muke zama ba haske amma muna son ɗakin mu yayi haske sosai.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Abokan cinikina suna nufin customers ke nan? Duk in da customer yake abun al kai ri ne ya zuwan shi a guri na. Shiyasa nake maraba da zuwan shi. Kuma ina marhabun lailai da zuwan shi saboda dukkan wani customer da yazo a wurin to alkairi ya kawo ba sharri ba. Don haka muna godiya da zuwan su, muna alfahari da zuwan su a wurin kasuwancin mu.

Kana kallon inuwar kaa, kana kallon inuwar ka, kana kallon inuwar ka. Ina kallon inuwa ta. Amma ba sosaai ba, saboda kallon inuwa ma yana kawo wani abu. To amma ina kallon inuwa ta. A kullum idan rana tayi, wajen kasuwa ta, na kan ga inuwa. Ko ba tawa ba ba ina kallon ta wasu na kalli ta wasu, dole na kalli tawa, ina kallon inuwa ta.

Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? Ina da saurin tafiya sosai a wajen zirga-zirga ta gaskiya. Tafiya ta tana kasancewa kamar maza Ali Sapeyi. Tafiya dai nake dashi sauri sosai.

Wane kayan marmari ka fi so? Wane kayan marmari ka fi so? Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so ina da lemu, ayaba, banana, gwanda da apple. Sai apple haka. Sune kayan marmarin da na fi so, sai inabi. Dukansu ina son su. Saboda suna sa kuzari, ƙwarin idanu, suna sanya lafiya a jikin ɗan adam.

Me ka ke yi da ragowar abinci. Me kake yi da raguwar abinci? Me kake yi da raguwar abinci? To, wani lokacin raguwar abinci na taimakawa waɗanda suke da buƙatar kamar almajirai. Ko da ba almajiri ba, kana da ƙani zaka iya bashi abinci yaci idan bai koshi ba. Saboda idan an ci abinci a gida zai iya ɗaukar, kamar misali awa ɗaya, to kaga lokacin da ya ci abinci kai kuma lokacin ƙila baka ci abincin ka ba. To shi zai yi amfani da wannan lokacin ne idan ka ce mai ya koshi zai ce ma ai bai koshi ba sai ka ba shi. Idan kuma da almajiri a kusa shine koma mai ya fara buƙata kuma yake da buƙatar wannan abincin, sai ka ɗauka ka ba shi. Don haka raguwar abinci na almajiri nake ba wa saboda shi yake da buƙata. Wani lokacin ma ko da abincin ɗan kaɗan na rage, zan iya ɗaukan wani abu daga cikin aljihu na na bashi domin yaje yaci.

Menene abin da kake tunawa da daga yaro? Abin da kake tunawa daga yaro, menene abin da ka tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro shine a lokacin da ina yaro nayi wasanni, na jijima wasu ciwo to amma yanzu abun ya zama sabili ba mummunan ciwo bane. Ciwo ne dai ɗan ƙwarzani haka wan da za a ce wane yaji ciwo. Ka san a lokacin da kana yaro, za a ce yaranan baya jin magana. Kalli abun da ya faru yaka mata a ɗauki saboda kada gaba yazo zuwa ya zama kuma an ɗauki mata kisa. Saboda kusan ko wane yaro yana irin wannan wasanni da na faɗa muna jin daɗi sosai idan muka tuna lokacin yaron tan mu. Lokacin yaranta lokaci ne da ba wanda ya san wayonshi yayi shi yaro, yaro ne bai san mata ba sai ya taka.

Wane irin takalma kuke so? Wane irin takalma kake so? Wane irin takalma kake so? Wane irin takalma kake so? Wane irin takalma kake so? Nafi son kalan takalman Gucci. Baƙin takalmi dai yafi burge ni, saboda idan zaka saya takalmi, ya kamata ka fara da duba best colour wanda ra'ayin ka ya ke so. To dai nafi son baƙin takalmi, saboda baƙin takalmi yafi mun kyau.

Menene abin sha da kake so? Menene abin sha da kake so? Menene abin sha da ka fi so? Na fi son Miranda, Se la kasera. Sune abin sha na dana fi so kuma suna ko da wani taro naje aka gayace ni ana bani su mashin. Suna sanyaya man jiki. Na fi son su saboda ina son abin mai ɗan tsamitsami abakina.

Kana musabaha da mutane. Kana musabaha da mutane. Kana musabaha da mutane. Gaskiya bana musabaha da mutane saboda kamar jariri ya ciko. Eh ni bana gaddama bana duk wani abu da zai tada min hankali banayi.

Wane irin wasa kake fin so, wane irin wasa kake so, nafi son wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa yana ɗebe min kewa yana bani nishaɗi sosai shiyasa ma.

Kana fin san miya, me zafi ko sanyi. Kana fin san miya, me zafi ko sanyi. Kana fin san miya, me zafi ko sanyi. Na fi son miya mai sanyi saboda miya mai sanyi tafi daɗin cin abinci. Ko da jan miya ce ko miyan kaɗi miyar yauƙi, idan taɗan huce dan dai dai gwargwado ta fi daɗi.

Yaya kake inganta aikin ku? Yaya kake inganta aikin ku? Muna inganta aikinmu ta hanyar kula da dukkan wani abun da shigo jiya zai tarwa sashi. Duk yadda zan yi domin na yi kyawun nan ama domin ba na so kasancewar masu auku kuma aikin na tsaya.

Ana duba daftarin kuɗi, ana duba daftarin kuɗi, ana duba daftarin kuɗi. Ina duba daftarin kuɗina a kullum. Ban duba ba, in duba sau biyu suwafin sai zuwa dare haka. Dana yi transaction da nayi, inna gama zan dudduba ingani kuɗin sun shigo mun ko kuma wanda na tura sun zo inda ake sun suje.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Gaskiya ƙaramin teburi gare ni. Teburin mu bai da girma sosai, kuma ina sayar da atamfofi ne a ciki, sai yadudduka. Ni abin da nake sayarwa kenan.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar ruwan mangwaro, ruwan kankana haka, ruwan banana duk ina shan shi, saboda yana da daɗi.